Rana mafi kyau a mako gaskiya zan iya cewa ya kasu kashi biyu. Ka samu nan da yake addini wato yana matuƙar amfani ko kuma in ce mutane da dama suna amfani da addini sosai wajen gudanar da ayyukansu. To ga bangaren musulmai su ranar Juma'a ita ce gaskiya rana mafi kyau a bangaren su. A bangaren sauran addinai kuma wadda ranar bautarsu yawanci yakan kasance ranar Lahadi to sun fi daukar ranar Lahadi a matsayin rana mafi kyau a mako. Amma musulmai kuma wato sun fi daukan Juma'a da yake ita ce, ita ce wato rana da ake samun wasu garaɓa, wasu garaɓa sa a cikinta sosai to sun fi ɗaukanta a matsayin rana mafi kyau wato a mako. To wannan dai ya rage wa shi wato ɗan adam watakila ya zaɓi Juma'a a matsayin rana mafi kyau ko kuma ya zaɓi Lahadi a matsayin rana mafi kyau. Wannan shi ne abin fadi na.

Da safiya idan na farka daga bacci, na kan yi addu'an tashi daga bacci wanda zan gode wa Allah da raye wadda ya ƙara bani na tashi. To wannan shine dai abun da nake yi, nake yi da safiya lokacin da na farka a bacci. Daga nan kuma sai in tashi, in je in wanke bakina, in wanke fuska na, daga nan kuma sai na nemi yadda zan yi in ci abinci, sai na yi wanka sai na fita ayyukan gaba na. Wannan shine.

Gaskiya ba na yin harsashe lokacin barci, ba na yi. Duk dama dai ban fahimci me kake nufi da kalmar harsashi ba. Domin harsashi a masaniyata wa to kamar, kamar a ce kifiya wanda ake amfani da ita maharba suke amfani da ita suke harbi. To harsashi akan iya kiran kifiya a matsayin harsashi ko kuma wato harsashin da ake sa a cikin bindiga domin a yi harbi ya fita. Domin shi ne dai harsashi. To ban san me kake nufi da harsashi a cikin a lokacin barci ba.

Bacci da rana gaskiya abu ne mai wahala musamman a wajen ma'aikata wadda sukan fita aiki da safe su dawo kuma da yamma. To gaskiya ni ina ɗaya daga cikinsu, bacci da rana bana iya yinsa. Sai dai idan ta kama dole wadda ba yadda na iya. Alal misali ko ban fita aiki ba ko kuma a lokutan da babu aiki.

Abinci gaskiya ya danganci yanayi na lokuta. Misali, idan da safe ne, na fi son nau'ukan abinci wadda aka soya shi a cikin man gyaɗa, kamar irin su doya, irin su dankali da ƙosai. Idan kuma da rana ne, na fi son abinci wadda wato yake da ɗan ruwa a jikinsa, kamar ace gwaten shinkafa ko gwaten doya ko kuma gwaten wake wadda dai wato ya ɗan, ya ɗan samu ruwa a jikinsa. Ba na son abincin da yake kamar a bushe hakannan da rana. Da daddare kuma na fi son abun da ya shafi tuwo da miya, musamman abun da ya shafi tuwon doya ko tuwon shinkafa da miyan ganye ko kuma miyan busasshen kuɓewa. Wannan su ne nau'ukan abinci na wanda na fi so.

Gaskiya inda nake zama bai fiye kura da sauri ba saboda kullum wajen a rufe yake. Don haka nakan share kura ne a lokacin da na ga kuran ya ɗan fara taruwa. Amma dai yawanci wajena baya kura da wuri saboda kullum wajen a rufe yake musamman ma ban fiye zaman cikin ɗaki ba.

Abokan cinikayya yawanci idan zan yi magana da su nakan fara da gaisuwa ko kuma in ce sallama. Idan muka yi gaisuwa sai kuma mu fara tattaunawa game da bukatunsu, me da mai suke da bukata. Musamman ma ni ina da sana'ata ta hannu, to yawanci nakan tambayi farashin abubuwa sannan kuma na, na nemi sauki yadda zan iya fita. To idan naga saukin ya mini zan iya siya idan kuma naga saukin bai mini ba nakan iya tafiya a sauran wurare su mana bincike farashin su a cikin salo na lumana domin na fahimci yanayin bambancin farashin kasuwa. To abokan cinikayya na dai mukan yi magana da su wato kamar yadda nake magana da kowa sai dai kawai nakan ba su girma ba don komai ba saboda mutane ne waɗanda nakan mora, nakan sukan mora, nakan mora, nakan more su su ma sukan more ni.

Ya danganci yanayin nisan wurin da zan je. Idan waje ne da zan iya takawa da ƙafa, nakan taka da ƙafa. Idan waje ne da zan iya hawa babur, nakan hau babur. In kuma waje ne wadda dole sai na hau mota, to babu yadda na iya sai na hau mota. Kai wataƙila ma har jirgi, sai mutum ya hau jirgi domin ya je inda zai je.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine kula da kostoma da kuma cika alkawari. Idan zakayi kokari ka yawaita kula da kostoman ka, ka rinƙa basu abunda suke nema akan lokaci, sannan kuma ka riƙe alkawari kada ka yawaita saɓa alkawari, to zaka samu kasuwancin ka zai yi tafiyar da ake so.

Zuwa kasuwa na ya danganci yanayin abin da nake nema. Akwai ababen da ba na iya samun su a kusa da ni wadda sai ya kamani dole zan je kasuwa kafin in samu. To irin wannan idan ya kamani dole nakan garzaya in je kasuwa domin na siya. Amma ba ni da takamaimai lokutan da nake yawan zuwa kasuwa, sai dai wani sa'in idan na samu isasshen kuɗi kuma na fahimci kayan abinci na ya ƙare to inda sai ayan suna da yawa nakan je kasuwa in je in yi sayayya.

Miyau ba abun da ya kamata a rinƙa tofa shi a ko ina bane, saboda miyau abu ne, abun ƙazanta. Don haka ni ina tofa miyau ne a inda ake zubar da ƙazanta, ko a cikin banɗaki ko kuma wato in samu wani abu kamar tissue haka, in tofa in kulle shi sai in jefa shi a wajen da ake zubar da shara da tarkace.

Da yamma yawanci a ranakun ayyuka, daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a, idan na dawo daga wajen aiki, yammaci yayi nakan fita majalisa. Idan na je majalisa, mukan zauna da abokai wani sa'in mu ɗaura tukunyan shayi, mu rinƙa dafa shayi muna sha, muna hira. Wani sa'in kuma mu tafi filin ƙwallo, mu je mu rinƙa kallon ƙwallo. Amma a yammaci irin na Asabar da Lahadi shi kuma yawanci nakan fita atisayi, in je in motsa jikina domin nima in samu ƙarin lafiya.